Umm gaskiya na fi son tufafin auduga sama da tufafin siliki. Domin tufafin auduga, tufafi ne da zaka ji su masu santsi masu daɗin sawa ga suna da riƙe zafi. Ba sa bari sanyi ya taɓa jikin mutum, za su smooth sosai kan jikin mutum. Gaskiya dai na fi sa tufafin auduga. Ni ban ma cika siya na siliki ba kwata-kwata, ban ma taɓa siya ma ina ga. Amma tufafin auduga na fi sa shi a jikina.

Ina yin abubuwa da dama don ƙara aiki a gare ni. Duk abin da na san abu ne mai muhimmanci, mai inganci a gare ni wanda zai sa aikina ya ƙaru idan na leƙo na ga bana yinsa. Kuma na san abune mai muhimmanci. Zan yi ƙoƙari in ga na ƙara shi gareni don ci gaban rayuwata. Ina yin abubuwa da dama wanda za su ƙara min aiki wanda zai zamto na zama busy ko da yaushe ina cikin aiki. Ba ina zaune kawai ba, ba abun da nake yi ba.